Yaya kake magance damuwa a aiki? Na gode da wannan tambaya taku. Ina magance damuwa a aiki ne ta hanyar, da farko zan nemo hanyoyin da suka sa ni wannan damuwan. To muddin idan na samu hanyoyi ko hanyan da yake sani wannan damuwan sai in ce to wani hanya ne na farko da na karshe wanda dan yi amfani da shi domin in dakile shi damuwan ko kuma in daƙile hanyan da dai sa damuwan ta ƙara sani a damuwa. To in na ga, na zayyana ko na ga shi wannan abu, matsalan sai in bi hanyan da dan yi in dakatar ta hanyan menene yake sa ya auku ko kuma yake sa ya yiwu. Sai in biyo masa tasalo mai kyau, sai in ce kaza, kaza dan magance kaza saboda kaza kar ya ƙara maimaituwa domin an ce kuskure, kuskure ne amman maimaita kuskuren shine kuma ba kuskure ba ganganci ne. To, haka nake yi na magance damuwa a aiki, ba a aiki zalla ba a duka dai abubuwa na rayuwa hakan nan.

Kana ajiye kopin bayanan ku? Na fara da wannan tambaya. Eh tabbas ina ajiye kopin bayanaina. Ina ajiye wa aƙalla kofi guda biyu ko uku. Ainihin gundarin kofin shine master copy, sai alternative copy, sai saving copy. To alternative copy da saving copy suma kaman adana ne na ainihin abun nan da zan ajiye shi. Alternative copy zan riƙe a wurina. Master copy da shi nake amfani. Alternative copy zan riƙe a wurina, shi kuma ɗayan kopin saving copy zan iya bawa wani ya riƙe a wurin shi. In an samu matsala zan iya zuwa wurin shi sai na karɓa. To wannan shine yanayin inda nake ajiye bayanaina. To alternative copy da saving copy suma kaman adana ne na ainihin abun nan da zan ajiye shi.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Na gode da wannan tambayar ta ku. Hakika ina kiyaye kalmar sirri ne ta hanyar riƙe ta a zuciyata ko kuma rubuta ta a takarda yanda mutane ba za su samu har su buɗe su gani karanta ba. To wannan hanya guda ɗaya ko biyu shine ainihin hanyar da nake ɓoye kalmar sirri ko abubuwan da suka shafi akwai sirri a cikinsu. Domin in kace za ka ɓoye kalmar sirri ko wani abu a gurin abokinka ko ɗan uwanka ko amininka, to tabbas wannan sai wani ya ji. In wani ya ji kuma ya tashi daga kalmar sirri kenan ya koma wani kalma daban-daban. To wannan cin amana yana da yawa a cikin ’yan uwa da abokan arziki. Shi ya samu gagar gwandar mutum ya kiyaye, a rubuce kuma ya kiyaye a zuciyanshi akan sauran hanyoyin.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Na gode da wannan tambayar taku. Babban nasarar da na samu a aiki na karon gaba, shine na samu horarswa, ko na samu experience, ko na samu wani ƙima na musamman, tare da aikin. Na ko, na ƙware akan aikin da nakeyi, ko da zan je wani waje, ko makamancin haka. Aikin da na yi, a wurin da na yin, ya horar da ni saboda duk wani aikin da zan samu, wanda ya shafe su, koma bai shafe shi ba, na samu general experience dangane da shi wanan. Shine ainihin babban nasara. Sai kuma, matsayin da nake ɗan samun ƙari lokaci zuwa lokaci, sai kuma ƙarin, kuɗi. Ƙarin matsayi yana tare da tafiya da ƙarin kuɗi ne. To, wayannan guda biyun, su ne ainihin manyan nasara, ko babban nasarar da na samu a wajen aiki. Na gode.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Na gode da wannan tambaya. Kare kaina daga sauro ya danganta, amma ina bin matakai, matakai daban-daban-daban. Na farko matakin da nake bi shine ina kulle ƙofar gida ko in ce ƙofar ɗakin da nake kwana a cikinta. Idan dare ya fara, idan dare ya soma, lokacin almuru kenan, domin na hana sauran waje shigowa na ciki, shigowa zuwa ƙaru da na ciki. Wannan shine matakin farko. Su kuma tun da na hana sauran da suke waje domin su shigo ta na ciki, na ciki already suna ciki. To shi kuma akwai matakin da nake biya musu. Maraki na farko ina sa abinda ake ce mantega ko kuma maganin sauro na hayaƙi ko kuma danginsa. Sannan ƙara bin shi da nafesawa shelters ko kuma danginsa. Bayan nan in na zo a yiinin kwancan ina amfani da gidan sauro sai in buɗe gidan sauro yansa sai in shiga in kwanta a ƙarƙashinta. Duk sauro masu taurin kai ko wanda basu gama galaba ko mutuwa da man, uh daga mantega ko shelters ba in suka ciko makamancin haka baza su iya raɓa na ba tunda ina cikin gidan sauro ne. Wannan shine ainihin hanyan da nake bi wajen magance sauro. Nake kare kaina daga sauro.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Na gode da wannan tambaya. Ina gina dangantaka ko kuma alaƙa ta kasuwanci babba domin wannan hanyoyin da zan lissafa yanzu. Ina bin wannan hanyoyin ne don in kulla dangantaka da kasuwanci mai kyau. Na farko dai ina bawa kowa cikakken girmamawa kamar yadda yake bani. Ba zan ga dun ni ne mai sayar mishi sai in gan shi ana kasa da ni ko kuma rena mishi ko kuma na fi shi arziki sai in rena masa. A'a, ina girmama kowa da kowa. Inda nake girmama kowa da kowa ni ma ina so a girmama ni haka. Sannan bayan nan ina duba yanayin farashi na kasuwa sai in yi amfani da a rage ainihin kuɗin sayarwa na abin da nake sayarwa. Kasa da farashin da aka fiye sayarwa a kasuwa ko makamancin haka. Sannan kuma ina shan jawo hankalin mutane da yanayin irin talle na wanda ba talla ba ne irin na gama gari. Sabon tsarin talla ne. Talla kuma shi ba maula ba ne. Ni man a saya maka abin ka ne domin ka samu riba. Domin kasuwanci riba ne in babu riba ba za a yi kasuwanci ba. Wannan shi ne. Na gode.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina amfani da ajiya kuma ina ajiya a yanar gizo. Duk wani abu yanzu kamma zan ce a kasari mafiya yawa a yanar gizo nake ajiyewa ko muke ajiyewa. Domin wajen shine ainihin gundarin wurin da ya fi chanchanta da a yi ajiya saboda bai cika ɓata ba ne dangane da tsofin hanyoyi na ajiya.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Na gode da wannan tambaya. Eh, ni ina fi son shinkafa akan tuwo saboda dalilai masu yawa. Shinkafa abinci ne wanda kowa yake marmarin shi amma tuwo ba abinci ba ne wanda kowa yake marmarin shi. To ni gaskiya na fada a cikin to waɗanda suka ɗauki tuwo ba abinci ba ne wanda kowa yake marmarin shi. Wasu sun ɗauka to ni bana ciki. Shi yasa nace na fi son shinkafa akan tuwo. In ka duba tuwo shinkafan ya fi saboda ko shi akwai tuwon da akeyi nashi shinkafa tuwon shinkafa. Amma ba a yin, eh, eh, shinkafan tuwo kuma. Tuwo.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma. Amma takalman da nake cirewa shine irin na ado, wanda sai zan fita waje nake samu na sawa dinnan takalma. Amma in na koma gida nakan cire. Amma in na cire ba wai ina zama da ƙafa na bane, daga ƙafa sai ƙasa. A'a, akwai irin takalmin da na adana a gida nake sawa domin aikin gida yau da kullum, sauran abubuwa. Wannan shine a takaice. Aa, takalman da muke amfani a tsakar gida ko bayan gida yawanci ana ce masa "slippers", sunansa da turanci kenan kuma laƙabin da Hausawa suka masa kenan da suka canja ko kuma suka saki sunan na turanci ya koma Hausa. Wannan shine amsar ku, na gode.

Kana karanta jarida? Na gode da wannan tambayar taku. Eh, tabbas hakika ina karanta jarida amma ni ba ma'abocin karanta jarida bane. Ma'ana, ni ba na karanta jarida kullum kullum. Wanda kawai sai na ne tsaya ne masa. A-a-a amma in akwai wani labari, taɗi ko abin da ya shafi siyasan ƙasa ko wajen ƙasa ko wani abu, in ina so in samu cikakken labarin ko makamancin haka, to hakika nakan cire ƙyuya na da sauran abubuwa na tashi tsaye tsayin daka na je na nemo jarida nan na karanta na samu labari. Domin kallo ya fi ji, gani ya fi ji. In baka gani ba wani gurin faɗa maka dai ya maƙale ko makamanci haka amma in ka gani to kana da hakki ko kana da son wanda duk wanda ya zo dai maƙale ko makamanci haka za ka gane ƙarya ya maka saboda ka riga ka karanta da kanka ka sani. Wannan shine a take ce. Na gode.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina bu-- ina duba saƙonni ko ina buɗe saƙonni a aiki ko a wajen aiki ba adadi. Ban isa ince ga adadi ko misali ba, ba wai don zunzurutun yawanshi ba. A'a, ban mai da hankali ne, ban mai da hankali ba. Gurin da zan gane nawa ne. Amma in aka ce in kimanta, zan iya kimantawa. Kuma ya danganta kama da aikin a ranan ya-- aikin yazo ta yaya ya kasance. Wannan shi yake nuna yawan saƙonnin da yake giftawa ko kuma yake shigowa. Wannan a takaice kenan ba ragi, babu ƙari, bayanin da zan yi da fatan kun fahimce ni. Na gode.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Na gode da wannan tambaya taku. Ni ba ɗan jarida bane, amma aikina yana alaƙa da jarida sosai sosai ta ɓangare da yawa. To tun da ni ba ɗan jarida bane, ba ran iya kimanta yawan saƙonnin da nake rubutawa a rana ko a mako ba ko ma ya, ko ma a yayane ba ran iya ba. Amman da aikina ne zan mai da hankali tun da ba aikina bane. To na fi mai da hankali a kan na aikina, shi ya sa ma ba, ban san adadi ko ban san misalin da dan muku dangane da wannan tambaya ba. Sai dai in da a ban dama zuwa gaba ko makamancin haka, zan samar da lokaci in ƙididdiga abubuwan da yake wakana domin na san ƙisasi ko kuma adadin abin da zan faɗa idan irin wannan tambaya ta zo a gaba ko kuma in faɗa amsa. Amma yanzu kan babu shi gaskiya. Na gode.

Wani irin takalma kake fi so? Na gode da wannan tambaya kuma na fahimce ku. Amman tambayar ba haka ya kamata ya fito ba. Wane irin takalma-- takalmi ka fi so? A gurin takalma, ba takalma zaku rubuta ba sai dai takalmi. Sannan gurin da kuka sa kake fi so, babu kake fi so, a'a babu kake. Cire ke in zakuyi sai ku sa, sai ku bar shi a haka sai ya kasance ka fi so. Wane irin takalmi ka fi so? Amman wasu suna amfani da takalma to ko baku canza a zuwa i ya koma takalmi ba. Sai ku gyara wurin kake din ya kasance wane irin takalma ka fi so. To tabbas na gode da wannan tambaya ta ku. Takalman da na fi so shine takalma mai laushi, mai ado, mai ƙarƙo wanda zan jima ina sawa. Wanda in na sa mutane sai sun san na sa takalmi. Wanda, yake da ƙima. Don akwai takalmi wanda in an gani an ga takalmin masu sarauta ne. Akwai takalmi na ofis na masu manyan aikin gwamnati ko na masu ko na 'yan siyasa. So ire-iren waɗannan takalma irin su na fi so.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya ƙungiyar? Na gode da wannan tambaya. Ina aiki ne tare da ƙungiya daidai da kundin tsarin ƙungiyar. Ba zan zo da abu ba, ba zan rage abu ba. Yanda suka tsara haka nake bi tsarin ke nan sai in yi aiki tare da su. Abun da za a ƙara kuma za a iya taro a tattauna in yayi sai a ƙara. Kowa ya ba da shawari a kansa. In wani abu ne ya yi tsauri ko baya daidaituwa yanda ya kamata shi ma za a iya taro sai a cire ko kuma a ƙaran. Duk ya danganta ka cirewan ake so ko ƙarawan sai a a gudanar da abin ko kuma in ce a zantar da shi sai ya zama na ya koma ba tare da inda yake a da ba. Wannan shine a taƙaice na gode.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Na gode da wannan tambaya ta ku. Eh gaskiya, kyautan da nake son bayarwa shine uwar duka kyautuka. Ina ce uwar duka kyautuka ba ina nufin kyautan yana da girma ko wani ɗaukaka ko naba. A'a, kamar hantsi leƙa gidan kowa ne. To in za ka ba da kyauta, kyauta dai abu ne na inga, na ihsani ko sanin ya kamata ka bayar. Amma ko wanda zaka masa kyauta, kyautan abu wanda kai ba ka sani ba wanna abun da ka masa kyautan a gurunsa, yana da su da yawa ko bai damu da abun ba. To in kana so ka yi kyauta wa mutum ya zamana, abun da zaka masa kyautan yana marmarinsu ko makamanci haka, da ka iya tambaya wa ne ko wance mai tafso ne. So in ka ji yana yin abun da tafiso sai ka sayo mata abun da tafiso ko wani abu. To in dai ba ka sani ba to ina ka kyautan kuɗi akan gaba hadafi. Shi yasani ce irin kyauta na kuɗi yafi akan sauran kyautan mi. Wannan shine amsar tambayan taku fatan kun gamsu. Kuma na gode da ba ni dama ɗari biyu da ɗari na amsa tambayan yanda ya kamata kuma yanda eh haka na gode.

Kana da katin kasuwanci? Na gode da wannan tambaya, sai dai ban fahimci tambayan sosai ba. Ba ɗari bisa ɗari tambayan ya fito ba. Kana da katin shaidan kasuwanci kuke so ku tambaya ko kuma kana da katin kasuwanci? Katin shaidan kasuwanci shine wanda gwamnati take tabbatar da mutum shi dan kasuwa ne yana sayar da kazakazakaza. Kuma wani dama grant ko loan ya fito ko makamancin haka, mutum zai iya karɓa. Katin kasuwanci kuma kamar compliment card kenan ko makamancin haka, wanda zaka ringa bayarwa da dabarbaro domin a same ka cikin ƙanƙanin lokaci ko ba sai mutum ya wahala ba ko makamancin haka. To, duka biyun nan dai don ce maka ina da su ko don ce muku ina da su. Wannan shine a taƙaice kuma shine a amsar ku da fatan kun gamsu. Na gode.

Kana rufe baki lokacin hamma? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina rufe baki lokacin hamma. Amman yanayin rufe bakin ba komai bane ake rufe baki da shi. Hannu ne ya halatta ko kuma ya zo a cikin hadisi ko kuma sunna ko kuma a addinin mu mabiya Musulunci muke amfani da shi mu. Mu rufe baki in muka zo hamma. Ba wai in dauki littafi ko duk wani abin da ya mun in ƙaƙara a baki ba domin wai ina hamma a rufe baki. A'a abin da ya zo da shi muke amfana domin mu. Hausawa masu bin wannan addinin Musuluncin. Muna girmama al'adar mu sosai sosai. In ba dai ya taba addini ba to ba ma, ba ma fashi ba ma taba shi ba ma bari ya mutu ko kuma ya ta gaiyara. Wannan shine babban saƙon na gode sosai.

Wane launi idanunku suke? Na gode da wannan tambaya. Wannan tambaya kai tsaye tana da amsanta ba sai an ja dogon bayani ko makamancin haka ba. Ido tana da kala uku amma an fi ganewa tana da kala biyu saboda kala na uku ko launi na uku ba kowa yake ganewa ba. Launi na farko akwai fari wanda kowa ya san ido fari ne amma a cikinta sai aka samu wani ratsi na baƙi. Wannan shi ne inda mutane hankalinsu yafi. Amma wannan ratsi na baƙin akwai wani launi ko kala a tsakiyanshi ko makamanta haka wanda ba kowa bane ke gani ko yake ankarewa wa ko ya san da shi to amma akwai shi. To in dai haka ne zan iya ce duka launin idanomu ɗan adam ne amma in ba aka bane sai dai saɓanin tambayan ba haka ta kamata a ta fito ba. Amma wannan amsa shine a takaice. Na gode.

Yaya kake son dafa ƙwai? To, maɗalla. Da wannan tambayan na ji daɗin tukuna. Ina son dafa ƙwai ne a murhu, da wutan murhu ba da wutan gas ba. In sa ruwa, in ya tafasa in sa ƙwai, in ya ɗan jima tukunna sai in yi yan da zanyi. In gane wannan ya ji wutan ko bai ji ba. In ya ji, in bar sa har sai ya gama. Na gode.

Yaya kake jin hayaniya? Na gode da wannan tambaya taku. Ina jin hayaniya ne kaman ana sokamin ƙusa a kai ko ana watsa mun ƙasa a ido. Ko kuma ana samun duk wani abun da na washe shi. Bana so domin bana son hayaniya. Mutum ne nitsatse to bana son wani hayaniya. In ina jin hayaniya yana samun ciwon kai yakan sa inji haushi in fusata don iyayin komai akan fusatan da na yi akan hayaniya. Wannan shine a takaice.

Kana yin motsa jiki kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Eh ina motsa jiki kullum, amman ya danganta kada ko ina so in cim ma wani abu ne ko kuma aka sin haka. In ina son in cim ma abu ne to motsa jikin ma na musamman nake yi. Amma in kuma kawai ina yi ne kaman kullum kullum yanda na saba yi to shi zan ce muku eh ne kawai.

Kana son kallon wata da dare? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, hakika ina son kallon wata da dare. Domin akwai wata al'adam wanda al'ada ne na a zo kawai a duba wata a ringa ganin wata da daren ana langa, ana sauran abubuwa. Eh, shi ne kawai dalili ko bana so amma a al'adam mu ana yin haka. To dalilin hakan kuma gaskiya sai in ce, eh ina son kallon wata da daddare. Domin farin wata yana ɗebe kewa wa masoya masu fira ko kuma in ce hira da daddare ga haske, ga kyalli, ga yanayin inda gari yake da duhu in yi hadu. Ai ba a ce komai. Shi ya sa duk wanda ya san abun da yake, zaka ga yana son kallon wata da daddare.

Wane shago kake fi zuwa? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, na fi son zuwa shagon sayan kayan abinci. Domin abinci ba a rayuwa ba tare da shi ba. Kuma ina zuwa ne in saya in kai wa iyalai ko iyaye a gida a yi, domin kowa da kowa ya ci. Duk abin da mutum dai yi dole sai da abinci. Zuwa shagon da kuka tambaya, shi ma in baka da ƙarfi ba ra ka iya zuwa ba. To abincin da ka ci ne ya ba ka ƙarfi har zaka iya tafiya zuwa shagon. To in babu abinci fa? Ba rai yiwu ba. Shi yasa nace shagon da na fi son zuwa bai wuci shagon abinci ba. Daga shi kuma sai shagon da ya shafi sauran abubuwa dai hakan nan. Amma abinci shine na farko kafin kowane abu ya zo kan gaɓa. Wannan shine a taƙaice. Na gode da bani wannan dama da kuka yi.

Kuna samun horo a wurin aiki? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, muna samun horo a wajen aiki. A ƙasari ma akwai tsarika ko tsari na horaswa da ake ba wa ma'aikata. Ana yin shi ne sau kusan uku ko sama da haka a shekara domin a ba wa masu aikin horaswa yanda ya kamata domin su yi aikin yanda ya kamata. Domin horo yana daga cikin abin da yake taimakawa wa mutum ba a wajen aiki kaɗai ba, a rayuwa ma gaba ɗaya domin gudanar da wasu abubuwansa masu muhimmanci wanda za su kai sa zuwa ga tudun na tsira. To don haka dole ne a ringa samun yanda za a ringa horas da masu aiki. To mu gaskiya a wurin da nake aiki ana bamu horo ni da sauran yan uwana ma'aikata. Wannan shine taƙaice. Na gode.

Kana amfani da sauro net? Na gode da wannan tambaya taku kuma na yi farin cikin tambayan. Eh tabbas ina amfani da net na sauro. Net na sauro tana kawar da duk wani sauro igagara shigowa cikin inda kake. Tun yana daga cikin hanyoyi guda uku ko huɗu wanda nake bi domin in kare kaina daga sauro. Hanya na farko shine rufe ɗaki lokacin da dare ya fara yi sai kuma kunna maganin sauron mai hayaki, ko mai wari, ko mai ƙamshi, ko nafesawa a cikin ɗaki. Kafin kuma in na zo kwanciyan sai in buɗe gidan sauro sai in shiga in kwanta a ƙarƙashin ta. Wannan shi ne ina amfani da gidan sauro ko kuma in ce sauro net ko kuma an ce net in sauro. Na gode da tambayan da kuka mun da fatan kun gamsu da amsan da na baku.

Menene kake jin tsoro? Na gode da wannan tambaya taku amma kafin na baku amsan wannan tambayar shine tambayar ba haka ya kamata ta fito ba. Tambayar ya kamata ace, "Meye ne kake jin tsoro?" ko "Menene kake jin tsoro?" ba "Menene kake ji tsoro?" ba. Da fatan kun gane. To gaskiya don ya zan iya ni ban jin tsoron komai. Domin haka Allah ya yini. In abu ya tsoratar da ni kawai to wannan ba ƙaramin abu bane. Amma ƙaramin abu baya tsoratar da ni. Zan iya ce ni bana tsoron komai. Gaskiya bana tsoro. To shine kawai in zan ji tsoro bai wuce dabbobi wanda suke da hatsari ba. Irin maciji, zaki, kunama wanda baka ankara ba zasuyi illata ka. Amma duk wani abun da in ka ankara bazasu illata ka ba. To gaskiya zan ce ni ban jin tsoron komai. Wannan shine amsan da zan iya baku akan gaba. Da fatar kun gamsu. Na gode sai anjima.

Kana shan magani kullum? Na gode da wannan tambaya. Eh, ba zan ce ina shan magani kullum ba, saboda magani ai ba abinci ba ne. Abinci ne ake bi da kullum kullum wanda dole sai ka ci ka iya rayuwa. Amma shi magani laluri ne, lalura ne. To sai wanda cuta ko rashin lafiya ko wani abun da yake buƙatan maganin tukuna ya sa a sha maganin. To idan haka ne zan ce ba na shan magani kullum kullum. Sai dai ko kuna tambaya ne a kan in ba ka da lafiya kana shan magani kullum kullum, kana bin tsarin magani? Sai in ce muku eh, amsarku baya wuce eh. In kuma ba haka ba ne, kuna nufin kullum kullum ne kamar yadda ya shafi abinci, shaƙan iska, ruwa da abubuwa da suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam? To gaskiya zan ce muku ba kullum kullum nake shan magani ba. Wani lokaci ma an bani da lafiya, in dai ciwon ba wai yayi tsanani ko muka manta haka ba ne, ba na shan magani. Ina barin shi ne da kansa yayi gab kansa, yayi iya duk abin da zai yi ya sake ni da kanshi. To amma in yayi tsanani ko muka mancin haka, shi ne nake shan magani. To ina shan maganin kuma ya danganta da inda likitan ne ko su ma'aikatan lafiyar suka ban. Wani maganin ba kullum kullum ba ne ko ba ka da lafiya ma. Balantana kuma ace lafiyanka ƙalau kana shan magani kullum kullum. A'a, babu wannan labarin. Wannan shi ne a takaice da fatan kun gane bayani na. Na gode sosai sosai.

Nawa ruwa kake sha kullum? Na gode da wannan tambaya taku. To, ruwa dai ana gwada shi da lita-lita ne ko santilita ko de gasu nan dai. To, aƙalla ina shan ruwa lita shida ne zuwa takwas a rana. Kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan, inda mutum yake sha yakan sha ya kai lita takwas in ko sama da haka. Wannan shine a taƙaice. Amma lokacin da mutum ya yi rashin lafiya, to shi kuma dai wani sabga ne na daban. Wannan shine kimantaccen abun da nake sha na ruwa kullum kullum in.

Kana iya rera waƙa? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina iya rera waƙa. Dai dai gwargwado. Amma akwai wanda suka fi ni iya rera wa. To hakan yakan sa har in raina kaina akan yanda nake rera waƙa. Amman ba wai ban iya ba ne. Na iya, na iya kuma ina rera waƙa. Na iya rera waƙa. To, amman in ƙirƙiro waƙan da kaina ba rerawan ba, shi ma na iya. Rubuta waƙan ma na iya. To in da a kwatanta iya rera waƙa na da kuma iya ƙago waƙan daga kai ko rubuta waƙa, to za a ga cewa iya re-- ƙago waƙan daga kai ko rubuta wan na fi ƙwarewa a wannan safga a kan rerawan. Dun ina tunanin zan iya rubuta waƙa mai tsawo don in rera waƙa mai tsawo. In tura ko in bayar wa wanda suka ƙware a rera waƙa su ringa rerawa. In ma si ya da su yi abun da na rubuta musu, sai muyi ciniki sai su bani kuɗi sai in bar su. Sun mallake shi ke nan. In kuma da mi raba in raba ne ka sa in kasa kashemu raba da su sai mu yi, sudauki rabi, karabin kashi in dauki rabin kashi. Ya danganta ka da yarjejeniyar da muka ƙulla da su a kan ya abun zai ƙasance. Wannan shi ne ya fi, ya fi tasiri a kan batun zancen ko bayanin. Wannan shi ne na gode da fatan kun fahimci bayanai na.

Rubut-rubutun ka yana da kyau? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas rubutu na yana da kyau sosai sosai, domin akan iya karantawa kuma a ji daɗin karantawa. Yana da sauƙin karantawa. Domin akwai rubutu masu kyau amma yana da wahalan karantawa. Amman nawa na da kyau in kuma yana da sauƙin karantawa. Wannan shi ne a taƙaice. Musamman ma a gurin a makaranta zaka ga wanda rubutun su na da kyau a ido. Amman kuma baya da sauƙin karantawa. Suna kukkurɗa rubutun nan a cikin nan can a cikin can. Hakan nan dai babu tsari kwata kwata. Wannan shi ne ainihin abin da ya zahaga rubutun yana da kyau amman bara a iya karantawa ba. To wasu kuma, maimakon a zaɓi wanda yake da ɗan kyau kaɗan za a iya karantawa wanda yake da kyau sosai kuma yana wahalan karantawa. Sai kaga sun zaɓi mai kyau wanda yake da wahalan karantawa. Su bar wanda kuma yake da sauƙin karantawa amman baya da kyau. To wannan dai shi ne a taƙaice. Amman ni rubutuna yana da kyau kuma yana da sauƙin karantawa yana da daɗin karantawa. Aƙasari ma zan iya ce mai karanta rubutuna zaka ga yana karantawa cikin taushi laushin zuciya da farin ci-farin ciki da annashuwa da duk wani abu makamancin haka dai gaskiya.

Kana fi son hawan matakala ko lift? To, na gode da wannan tambaya. Amma kafin amsa muku tambayan, ga ɗan gyara na tambayan. Ka fi son hawan matakala ko lifta? Haka tambayan ya kamata ya fito ba. Wai kana fi son hawan matakala ko lift? Ba haka ba ne. Wannan dai ya nuna cewa kuna fassara shi ne direct daga turancin AI zuwa Hausa. A'a, abun ba haka yake kamata ya fito ba. Ka fi son hawan matakala ko lifta? Ba kana ba. Wannan shi ne. Hakikanin gaskiya, na fi son hawan lifta akan matakala. Ƙaddarayan za a ce gidan sama ne mai hawa, mai hawa da yawa. To, hawa kaman hamsin ko sittin ko ɗari. Ai bai kai sa ka taka da ƙafa ba, dai ƙure ka. To tun da abun ya zo da zamani ne ai an san da matakalan. Kuma aka zo aka yi lifta aka yi to bai kamata a ma kwatanta shi ba. Amma in da kwatantan gaskiya lift ko liftan dai ya fi dai a kowane irin yanayi gaskiya. Wannan shi ne. Takaice. Da fatan kun fahimta. Na gode.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Na gode da wannan tambaya taku. Gaskiya na fi son kayan gishiri akan kayan zaƙi. Dalili kuwa shine abubuwan gishiri su sun fi, sun fi an fi danganta su da abubuwa wanda suka fi daɗi a duniya. Salty taste kenan. To wannan taste in yafi. Zaƙi kawai zaƙin ne amma wancan kaji ɗanɗano, kaji shauki ko kaji wani abu gaskiya bai wuce hakan. To gaskiya na fi son abun da yake da ɗanɗanon gishiri akan ɗanɗanon zaƙi. Wannan shi ne. Da fatan kun fahimce ni. Na gode muku.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Sai dai mun fi amfani da ruwan famfo domin ruwan rijiya ba cikakken tsabta gare shi ba kamar ruwan famfo. Shi ruwan rijiya yawanci anfi yin wanki da wanka. Shi ma in wancan bai samu ba ne. Amman in ya samu to ana amfani da ruwan rijiyan. Amman sha ne ba a cika yi ba saboda yana tare da datti masu nauyi wanda dasu iya sa mutum ya kamu da wani ciwo, ya yi jinya ma mai nauyi ko makamancin haka. Wannan shine a takaice.

Kana son ɗaukar hotuna? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina son ɗaukar hotuna musamman a taro in an je. Amma haka kawai na ringa ɗaukar hotuna ko kuma Eh, haka kawai na ringa ɗaukar hotuna ban damu da shi ba. Amma in anyi wani taro ne na muhimman-mai muhimmanci ko makamancin haka kuma eh ina shiga kuma ina ɗaukan hoto duk wanda dai ya dace a ciki. Wannan shine taƙaitaccen amsa.

Yaya kake son zama? Na gode da wannan tambayar taku. Eh, hakika ina son zama a kan kwanciya. Dalili shine zama yana nuna mutum shi bai gajiba kuma babu kasala a jikin shi.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Na gode da wannan tambaya tako. Ina amfani da kafofin yaɗa labarai daban daban. Wasu daga cikinsu sun haɗa da Facebook. Ina amfani da Facebook. Wannan shine matattaran kusan kowa da kowa saboda ko da waya bata da kyau sosai takan iya yin Facebook, sai Twitter wanda yanzu da "X". Shi kuma Twitter "X" sai manyan waya sosai ne suke yi. 'Yan daidai ko 'yan ko kuma ƙananun waya ba su cika yi ba. To amma an fi ɗaukanshi da muhimmanci sosai akan Facebook. Tinda Facebook kusan gama, gama gari ne za a ce kowa da kowa yana yi. Shi kuma Twitter "X" shi za a iya ce gama gari amma ba gama gari ba saboda rashin waya mai kyau yakan hana wasu su samu suringayi. Sai kuma Instagram shi ma dai kamar dai Twitter ne. Ga su TikTok su ma haka da sauran Facebook dinne dai za a iya ce masa gama gari saboda shi waya bai kai can can ba ma zai iya yi. To amma sauran kuma sai waya ya kai yana da kyau sosai sosai tukunna ya iya taka rawan da za a hau har a iya yaɗa labarai.

A wane wata aka haife ku? Na gode da wannan tambaya. A watan da aka haife ni, shine watan huɗu. Watan huɗu na cikin kalandar Turawa, shine watan da aka haife ni. Ɗaya da watan, ga watan huɗu, alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai, ranan Talata. Wannan shine ranar da aka haife ni.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Na gode da wannan tambaya. Ina kammala aiki ne ta hanyar tsara aikin ya dawo kashi-kashi. Ko wane kashi in basa muhimmanci na kammala ba tare da na haura lokacin da na tsara mishi, in kammala aikin ba. Kashi na gaba ma in mishi haka har na kammala. Haka nake tsara aikin. Amma.

Kana son karanta littattafai? Na gode da wannan tambaya taku kuma hakika na ji daɗin tambayan. Eh, ni mutum ne ma'aboci kuma ina son karanta littattafai. Duk littafin da na ganta ka gifta muddun sunanta da fuskanta ta mun to shikenan ina karɓa in karanta. In bawa wanda bai karanta ba sai ya karanta kuma wanda yake da su wanda ya karanta sai ya bani nima sai na karanta. Haka muke chachchan jayyan littattafai. Domin abun da nake da shi ko littafin da nake da shi sauran abokanai na basu da shi. Haka suma hakannan muke yi. So wannan shine dai bamu dama sai muka-- mun karanta littattafai da yawa ba tare da mun saye su duka ba. Wancan yana da shi ni bani da shi, ni ina da shi wancan baya da shi. So za mu ringa chachanjawa har ya kai ga an samu abin da ake nema shine a sami ilimin da darasin da duk wani abu na game da shi karatu.

Wane irin fim kake son kallo? Na gode da wannan tambaya taku. Hakika ina son kallon fim in India, ina son Amercan fim, ina son Hausa fim, ina son duk wani dai fim inda ba yarena bane to ina son shi. In ya kasance yare nan ma ina son shi. Akwai fina-finai da yawa to wannan shine taƙaice.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina son ɗakina yayi haske. Domin duhu ai babu rahama a cikinsa, babu jin daɗi, babu komai. Haske kuma rahama ne. To in a duhu ne ma ba za ka iya gudanar da abubuwa da yawa ba, amma in a haske ne za ka iya.

Kana tafiya da sauri? Na gode da wannan tambayata ku. Eh, ina tafiya da sauri. Amma ya dangantaka da wane irin tafiya ne nake yi. In abun da zan je in yin tana buƙatar sauri, to ina sauri. In kuma bata buƙatar sauri, bana sauri, ina tafiya ne a natsena.

Yaushe kake fara aiki kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Ina fara aiki kullum ne da misalin ƙarfe bakwai na safiya, sai in kai har dare. Wani lokaci ina fin haka ma. Wannan shine a taƙaice.

Wane irin miya ka fi so? Na gode da wannan tambayata ku. Hakikanin gaskiya miyan da na fi so shine miyan kuɓewa ɗanye ba busasshen ba. Akwai ɗanyen kuɓewa, akwai busasshen kuɓewa. To na fi son miyan kuɓewa ɗanye, sai miyan ganye wanda na fi sani da miyan taushe.

Wane wasa kake son yi? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina son yin wasa da dama. Amma daga cikin wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina bugawa, ina kalla kuma ina yin duk abin da ya kamata. Wannan shine a takaice. Na gode da kuka ba ni daman wannan tambaya, kuka ba ni daman in amsa.

Kana cin tafarnuwa? Na gode da wannan tambaya taku. Wato a kan gaba ma tafarnuwa nake amfani da shi saboda in zaka banda lafiya, to banda lafiya kuma tafarnuwa aka ce na nema na tafasa ya zama kaman shayi, ya zama kaman shayi. To a taƙaice dai, ba sai na ja ku da wani dogon labari ko wani abu mun makamanta ka. Eh, ina cin tafarnuwa. Zan iya cin shi haka zallan. Zan iya kuma tattauna don haɗewa don ya duk wani abun da ya kamata. Wannan shine. Na gode.

Kana rike lema a lokacin ruwa? Na gode da wannan tambaya ta ku. Eh, hakika ina rike lema lokacin ruwa. Ba lokacin ruwa kadai nake rike lema ba, har lokacin da akwai rana mai zafi ina riƙewa dan kare kaina daga zafin rana.